Eh, ina sanya agogo hannu kuma gaskiya agogo yana da mahimmanci sosai a rayuwa ta. Ba kawai don duba lokaci bane amma, amma, um, yana da ma'ana da matsumma a gare ni domin yana taimaka min wajen tsari kula da lokaci da kuma nuna salona da fari. Abin da ya sa nake so sanya agogo hannu shine darajar lokaci. Na yi imani cewa lokaci abu ne muƙatar mahimmanci a rayuwa. Duk wanda ya iya safara lokacinsa da kyau, da kyau zai fi samu nasara a aikinsa da rayuwa gaba ɗaya. Saboda haka idan na sanya agogo yana tuna min cewa dole ne in kasance mai tsari da kuma mai kiyaye lokaci a da, a da kafin in saba sanya agogo. Na kan dogara ne da waya domin duba lokaci amma daga baya na gane cewa sanya agogo ya fi dace wa lokacin da nake cikin taro ko ina magana da mutane baya laile in fito da waya ba domin duba lokaci. Sanya agogo yana ba ni sauƙi da kuma ladabi a cikin hulɗa da mutane. Har ila, har ila yau agogo hannu yana nuna tsari da kamala. Idan mutum ya sanya tsoffi masa kyau tare da agogo mai kyau yana ƙara masa farin jini ba sosai agogo tsade ba ne amma wanda ya dace da tufafinsa da kuma yanayinsa. Ina da agogo iri daban daban. Akawai wanda nake sanyawa idan zan je aiki. Akwai wanda nake sanyawa idan zan je wani taro na musamman. Sanya akwai wanda nake sanyawa idan zan fita cikin sauƙi kawai. Na fi son agogo mai sauƙin kira ba mai cike da abubuwa da yawa. Ina son wanda yake da laujen baki ko azurfa domin wanda laƙulan, laƙulan Noka suna da yawa da yawanci tufafi. Ina kuma kula da girman agogo kada ya yi girma sosai ko ya yi ƙanƙanta fiye da yadda ya dace da hannu.

A gaskiya, irin takalma da nake fi so suna da a-alaka da ina yi wuri da kuma abin da zan yi a ranan. Amma idan zan fadi asiri, na fi son takalma da suke haddasa kai, kyau da jin daɗi a lokacin guda. Ba na so takalmin da zai dame ni ko yasa kafafana su gaji da wuri, su gaji da wuri. Da farko ina matu karson sneakers takalmin wassani. Su ne na fi sawa a rayuwata da yadda kullum dalilin haka shi ne suna da sauƙin tafiya da su. Mu-musamman idan zan yi tafiya mai nisa ko kuma inna de akuya da yawa a rana. Sneakers suna bani kwanciya hankali musamman idan zan yi tafiya ne tsaho ko zan yi motsa jiki. Ina son wanda ba su da nauyi sosai kuma su kasa ne motsa taushi a jiki. Launin da na fi so sneakers shine baki ko shine baki ko fari. Baki yana da amfani sosai domin bayan nono datti da wurin sannan yana dacewa da yawan shika ya. Farin kuwa yana da kyau sosai kuma yana bada ƙai'n gani amma yana buƙatar kulawa sosai domin yana saurin ƙazantuwa idan zan fita wani fari ne musamman amma ba sun yi ado sosai. Sneakers motsa taɓa suna isalmi bayan sneakers ina kuma son takalmin faɗa idan su musamman idan zan je ayayi idan zan je aiki ko wani taro na musamman. Takalmin faɗa suna nan kamala da tsari don mutum yasa kai ya motsa kyau tare da takalman fata. Hmm, Hausa yee.